Akwai fina-finai da dama wanda ake yi amma a cikin fina-finan ma akwai wanda ni na fi son shi. Ni gaskiya na fi son fina-finan America wato na sojoji na yaƙi ke nan. Ina son fina-finan America na yaƙi saboda me mutum ne wanda Allah yayi ni da ina son inu wannan kana samun wani, wani ilimi a cikin al'umma. Gudun ko da wani abu ya zo zai faru za ka gani yadda ake yi da sauran abubuwa. Za ka ga yadda suke faɗa cikin jarumta, cikin ƙwarewa da sauran abubuwa. Wannan abun yana sa nake kallon wannan fim ɗin kuma nake son shi. Kuma fim ne wanda ake yin shi da basira da lissafi sosai wanda yana da kyau gaskiya. Idan ina kallonsa kuma ina jin daɗi, hankalina yana kwantawa ina samun nishaɗi a raina. So gaskiya dai fim ɗin sojoji gaskiya musamman na America ina masifan son sa gaskiya ina matuƙar son sa sosai saboda fim ne wanda yake cike da ƙalubale da sauran abubuwa da yadda maza suke gwagwar maya wajen kaiwa biyan buƙatar da aka tura su su je su yi a wannan guri. Kuma yana nuna cewa sadakarwa bayan sadakarwa kuma yana nuna soyaya da juna in na ce soyayya da juna akwai abun da idan ya faru ba za ka taɓa tafiya ka ba ɗan uwanka ba. Za ku tsaya tare da shi duk kowane hali ku tabbatar cewa kun yi wannan aikin da aka tura ku mission ke nan kun yi shi daidai kuma kun dawo. Ko da ace wani abun zai faru dai amma dai za a samu wanda za su dawo wasu kuma ba a samu su dawo ba wasu kuma za a riƙe su a nan da sauran abubuwa. To gaskiya dai ni dai ina son fim ɗin nan sosai kuma yana ba ni nishaɗi sosai kuma yana burge ni kuma ina koyar abubuwa da dama a cikinsa saboda abu ne wanda dama kake da so kuma kake da ra'ayi akansa. To, ta kowane ɓangare idan ka gan shi sai ka ga yana burge ka kuma yana ba ka sha'awa kuma ka yana son ka kalla kuma kana samun ƙaruwa da sauran abubuwa a cikinsa. Shi ne.

Gaskiya, maganan motsa jiki gaskiya guda biyu ne. Ina son ball, ina son gudu kuma. Ita ball, abinda yasa nake son ball saboda zaka haɗu da mutane, za ayi dariya, za ayi raha. Wasu abokanai ne, wasu ƴan uwa ne, wasu kuma baka san su ba a nan. Za ku haɗa zumunta a nan gurin. Sannan ana yin ta ne musamman a wannan yan zamanin da ya canja. Ana iya yin ta da daddare. Idan an dawo daga kasuwanni an gaggama se aje a yita kamar ƙarfe tara zuwa ƙarfe goma ko, ko goma zuwa sha ɗaya, haka ake yin ta. Sannan kuma gaskiya ball ba ta gundura, sai dai kawai ka gaji ka haƙura saboda me? Wasane, wasanni ne na motsa jiki wanda yake da matuƙar nishaɗantarwa musamman idan ka samu abokan yin yini na gaske nan na ƙwarai. Sannan sai gudu. Shi kuma gudu ina son gudu sosai. Ina fitan shi ne da asubah kamar ƙarfe bakwai zuwa ƙarfe tara ko ƙarfe takwas. Awa biyu za ka je kaɗan yi zagayen da zaka yi ka gama, kuma baya gundura ta saboda me? Abune wanda zuciya tana so kuma kana son dalilin da kake yin wannan abun, to kana samun natsuwa yayin yin sa kuma kana fatan cewa zaka samu abinda kake so idan kana yi. Toh, gaskiya dai ina jin daɗin sa sosai kuma yana matuƙar taimakawa. Ina jin daɗi a cikin jikina a duk lokacin da nayi wa'annan wasanni guda biyu.

Shi ɗaukan hoto abu na farko shine ana buƙatar kyamara mai kyau. Idan aka samu kyamara me kyau to a samu background gurin da za a ɗauki hoton ya zamto cewa me kyau kuma wanda za a ɗauka hoton ya zamto cewa shima yayi shiri me kyau. Ya yi yadda idan an ɗauki hoton zai fito sosai. Sannan inda yayin ɗaukan hoton ana duba yanayin gurin, yanayin hasken, ina haske yake butowa, ina zai yi da sauran abubuwa. Saboda me? Inda zaka je kasuwa za ka koma wajen koyayi duhu ko kuma yayi haske da yawa to wannan abubuwan haske sai ka duba shi sosai. Sannan kuma wajen zaɓar guri dole zaka nemi guri wanda yake da babu hayaniyan mutane, babu wanda zai takura ku ba wanda zaizo wuwwucewa balantana ya shiga ya ɓata muku hoton. So shima yana buƙatar kula sosai a duba shi saboda me a samu abinda ake da buƙata sosai ya fito a cikin hoton. Sannan yayin ɗaukar hoton kuma dole zaka samu wanda ya nutsu hannunsa baya rawa sosai wanda idan ya tashi ɗaukar hoton zai ɗauke shi sosai yadda ya kamata. Yanda zaka ga kamar acikin wayar ko acikin kyamarar kamar a ɗauko mutum daga ciki yana buƙatar wannan. So idan aka samu wa'annan abubuwa guda uku to in sha Allahu hoto za suyi matuƙar kyau kuma za su birgeka kuma idan aka gama sai a zo a ɗan tattaɓa su inda yake da buƙatar a ɗan ƙara haske, inda yake da buƙatar yayi duhu a dan cancanja abubuwa dai yadda foton zai yi kyau sosai kuma zai ƙawatar idan aka gani. Duk wanda ya gani kuma zaiso ya gani kuma yaga abun yace fa ƙwarai wannan hoto yayi kyau kuma ya bashi nishaɗin zai so shima ai masa irin wannan hoto.

Akwai fanka, kuna da fanka a rufin gidanku muna da fanka saboda me? A yadda ake wannan zafi da ake ciki, idan baka da fanka to kana cikin wani yanayi sosai wanda yanayin da sai dai kawai a ce wa mutum inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda duk inda bai da fanka a lokacin zafi a Najeriya ko in ce a arewa to gaskiya tana cikin faskantar ƙalubale babba. Saboda me? Ita wannan fanka ita ce take ɗan taimakawa ɗan talaka ya ɗan samu sauƙi idan aka kawo wuta ko idan yana da yar sola ko yana da wani abu wanda zai sa wuta ta kawo ko generator. Amma idan babu wannan fankar koda da wutar sai kaga ta tashi a aiki banza bata da amfani.

Akwai gurare da dama da suke jan hankalin mutane. Mutum yake fata, yake buri wata rana ya gan shi a wannan gurin. Kamar misali lagos akwai wani kamfani da nake fata watarana zanganni a wannan guri shi ne kamfanin oil and gas a garin Lagos yake. Kuma abin da yaja hankalina game da abun shi ne, suna da kayan ayyuka masu wadattattu kuma abu ne wanda daidai da aiki. Abin da na karanta a makaranta. To ina da burin kuma ina da ra'ayin cewa wata rana nai aiki a wannan. Kuma ina fata in sha Allahu nan da ba da jimawa ba, tin da na yi jarabawa ina jira sakamako ya fito. In sha Allahu zan je wannan guri da yardar Allah.

Gaskiya ina duba kalanda kullum saboda ni ɗalibi ne, to kuma ina amfani da kwanan wata a kowane lokaci kuma koyaushe. So ina duba kalanda kowane lokaci in mu ga wata a rana yake, mu ga yaushe wata zai ƙare da sauran abubuwa dayaka san da wanda ya shafe wannan wata da ake yi. So gaskiya muna duban wata sosai fiye da yadda ba'a tunani.

To, magana ta gaskiya a cikin shirye-shiryen da ake yi duk shekara, wato bikin sallah ya fi kowanne daɗi. Sanan ana shirya shi ne bayan azumi. Idan an yi azumi guda talatin ko ashirin da tara, za a yi sababbin ɗunkuna, za a yi abubuwa da dama sosai don samu ayi murnar wannan rana. Sanan abun da ya fi ƙomila duk a cikinta shine ana sada zumunta tsakanin 'yan uwa da abokanan arziki, nesa da na kusa. Za a sada zumunta, za a zo, za a ci abinci, za a yi hotuna da surukansu.